Wani app kake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da app ɗin WhatsApp. Sannan nakan yi amfani da app ɗin Snapchat da kuma app ɗin Gmail domin ansan saƙonni da kuma tura saƙonni. Na fi amfani da app ɗin WhatsApp saboda duk kusan abokanin huɗana muna haɗuwa a nan wurin kuma mukan yi sharing na saƙonni, kai har ma da saƙonni na hotuna ko kuma na bidiyo. Sannan nakan yaɗa shi a ɓin fejina su gani sannan idan ya musu kuma su yi min magana domin mu ci gaba da cinikayya.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ni ba mutum bane mai ma'abocin son, sanyi sosai, domin bana iya shan muraba ya wahala ya kama ni. Shi yasa nake kula, wurin shan ruwan sanyi. Ban cika shan ruwan sanyi a kowane lokaci ba, domin kada ya illatar da ni. Nakan kiyaye wurin shan ruwan sanyi, domin likita ma ya ce in rage shan ruwan sanyi gaba ɗaya. Domin shi ke ja ni, nake yin mura da wuri.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Tabbas ina siyan kaya a yanar gizo. Nakan yi amfani da app manhaja irin su AliExpress da kuma Temu kasuwan yanar gizo domin na siya wasu kayayyaki a yanar gizo. Nakan siya kaya irin kaya na electronics, kayayyaki irin kuma na waya, na wayoyi da kuma kayayyaki irin na, abun da suka shafi kayan sawa da dai, da dai ma sauransu. Ina matuƙar jin daɗin siyan kayayyaki ta yanar gizo domin mutum abokin yanar gizo irina ba mutane bane masu son fita a kowani lokaci.

Nawa madubi kuke da su a gida? Muna da madubi guda biyu, na farko yana cikin uwarɗaka, na biyu kuma yana wuraren inda bayi yake. Duk waɗannan madubin ana amfani da su domin suna taimakawa matuƙa sosai. Yaran gida da sauran mutanen gida duka suna jin daɗin waɗannan madubin domin ba sai ma sun je sunyi wani nisa ba suna fitowa za su duba fuskan su, su duba inda suke so su duba, su tabbatar da cewa ko mai yayi tsabtsab kafin su je shafa mai sannan har su wuce makaranta.

Kana son cin abincin titi? Eh, ina son cin abincin titi lokacin kafin na yi aure. Shi na saba ma ci domin junk food ni bai dame ni ba. Diddai, diddai daga bayan nan na rage cin abincin titi amma a da ina matuƙar son cin abincin titi ko kuma na bakin titi.

Wane yanayin ɗaki kuka fi so? Ina son ɗaki wanda yake da ventilation mai kyau ma'ana yana da wind, yana da winduna aƙalla guda biyu. Ina son ɗaki kuma wanda aka yi mai tsari, wato tsari wanda yake haɗe yake tare da bayiyukan shi da kuma huhuwan ɗakan shi da dai ma duka sauran wurare na gida wanda har akwai kitchen da sauran, da sauransu. Na fi son tsarurruka irin na duplex wanda yake ba ka dama ka iya hawa sama ko kuma ka sauko sama.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh tabbas muna da manufa na wata-wata. Akwai tsaraka da yawa wanda na yi makai na a wata-wata. Tsari kamar tsarin saving every wanda nake yin shi wato tsarin tattali na duk wata wanda idan albashi na ya zo nakan ɗiba wani kaso domin na yi tattalashi zuwa eh domin na tattalashi ko ɗan gobe ko kuma wani, wani lokaci wanda ba a tsammani ba. Muna bin tsararaka masu kyau da manufa wanda suke da kyau domin za su bunƙasa harkar rayuwa na za su bunƙasa kuma ni ma kai na yana rayuwan nawa.

Kana lulluɓe da bargo? Tabbas ina lulluɓe da bargo, musamman lokacin sanyi, irin na yanzu. A yanzu. Kullum in zan kwanta nakan lulluɓe da bargo. Lallai ko da lokacin zafi ina son inga lulluɓe iya ƙafa na. Amma, a irin lokacin sanyi yanzu, nakan lulluɓe gaba ɗaya jikina. Nan naɗe kaina da bargo na, domin in samu ɗumi mai kyau. Bargo na da matuƙar amfani, ma mata wanda suka haihu da kuma, kowa da kowa wanda yake so ya sama, ɗumi sosai.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Ido na na yin hawaye na yi kuka lokacin yankan albasa. Har yanzu na rasa gane menene matsalan. Duk da wani ya taɓa ba ni wani laƙani ya ce na dinga saka cokali a bakina lokacin yanka albasa. Zai iya rage min raɗaɗi da kuma sa ni hawaye a lokacin da nake yanka albasan. Amma har yanzu ni ban samu wani dalili ba ko kuma wani binciken masana wanda ya nuna cewa ga dalilin da ya sa idan ana yanka albasa ido ya kan yi ƙwalla kaga matum kaman ya yi kuka shane-shane.

Kana jin salati? Nakan ci, ina son salat sosai a cikin abinci na ko kuma ma a cikin kayan maƙulashe. Ina son abinci, ina son salad a cikin irin shinkafan nan wanda ake kira da fried rice ko kuma ma jollof rice. Ina amfani da shi sosai duk in zan siya abinci a restaurant nakan sa a sa mun shi har da extra domin yana ƙara taimaka mun wurin in ci abinci da yawa matuƙa.

Kana kunna tsoron batiri? Tabbas ina kunna tsaron batiri a lokacin da wayana yayi kasa sosai. A duk lokacin da wayana yayi kasa da, yayi kasa da, da, da percentage ashirin wayana da kanshi yake activating ɗin wannan tsaron batirin domin ya bada tsaro kuma ya bani dama in riƙe wayana na tsawon wasu awanni bata mutu ba. Ina amfani da tsaron batiri sosai matuka tin lokacin da na fara amfani da manyan wayoyi irin Android da kuma ƙiran Android da kuma ma wasu wayoyi wanda ba ƙiran Android ba irin su iPhone ko kuma su Blackberry.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare ne wuraren ƙarfe tara ko wuraren ƙarfe goma. Abunda yasa na zaba in ci wannan abinci wannan lokacin saboda nakan fita naje fira, muyi fira da abokaina, wato abokanan amana. Bayan na dawo, sannan sai nazo naci abinci. Naci abinci sannan nanɗan yi ƙaramin tafiya na jogging sannan na dawo na kwanta nayi bacci. Wani lokacin kuma in na dawo nakan ɗan shiga shafin TikTok domin na kalli bidiyon barkwanci kafin nazo na kwanta in yi bacci abuna.

Kana jin kukan zakara da safe? Tabbas ina jin kukan zakara da safe. A gidanmu muna kiwon zakaru da akuyoyi da sauran ma tumakai. Muna da zakaru muna kuma da kajina a gidanmu. A kullum da safe nakan ji kukan zakaru fiye da guda uku zuwa huɗu zuwa biyar. Kukansu yana da matuƙar tasiri domin har yanzu muna amfani da shi mu gane cewa safiya ne ta yi, ce ya sa har wannan kazar take yin wannan zakara yake yin wannan kuka domin ya isar da saƙonni.

Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya ba su wuce abinci kala guda uku ba. Mafi akasarin lokaci ina shan shayi ne da biredi. Wani lokacin kuma nakan siya waina domin na ci. A wani lokacin kuma nakan dama kunu in sha da ƙosai ko kuma in je shi in sha shi da biskit. Wa'inan duka nau'ikan abuncinka ina yawan maimaita su a lokuta mabambanta sosai amma dukansu ina jin daɗin yin kari da su da safe domin duka suna ba ni ƙwazo da kuma ƙarfi idan na samu na yi, na yi, na yi, na yi abincin safiya da su.

Kana duban kalanda kullum? Ba kullum bane nake duban kalanda amma kuma ina amfani da kalanda sosai. Domin nakan kunna alarm a cikin kalandana wanda zai iya sanar da ni wani, wani meeting da nake da shi a wani rana na daban. A duk lokacin da nake da wani meeting wani a wata rana, nakan shiga cikin kalandana na saka alarm wanda zai tuna mun idan wannan rana ta yi domin kada na, kada na rasa wannan dama ta ziyar, ta ziyartan wannan wuri ko kuma in samu na je wannan meeting ɗin.

Kana iya hawan keke? Tabbas ina iya hawan keke. Tun banfi shekara uku ba baba ya taba siyo min keke. A tun wannan lokacin ya kasance ina matuƙar son keke. Na zama masoyin keke sosai. Duk lokacin da muna yara idan muka samu kuɗin kashewa, mukan je wuraren da ake bada haya na keke domin kawai mu hau kuma muyi tsere tare da abokananmu, duka mu kuma muji daɗi. Har yanzu ina jin daɗin hawan keke. Inje wurare marasa nisa daban-daban.

A wani wata, aka haife ku? An haife ni, a watan Fabruary, wanda aka kira da watan Fabairu. An haife ni ne a lokacin, a wani lokaci, a wani rana, ranar Juma'a a watan ina matukar alfahari da watan Fabairu, shi yasa a duk shekara, idan wannan wata yayi zagayo, nakan yi farin ciki kuma nakan ji dadi sosai.

Sau nawa kake share ɗakin ka? A kullum ina share ɗakina so ɗaya ko so uku a rana. Idan ana yin iska sosai nakan share so uku idan kuma ba a yin iska sosai so ɗaya ma idan aka share ya wadatar. Nakan share ɗakin na da mofa da ruwa tunda tile ne a ɗakin.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Na fi son zama domin wani lokacin ma idan na tsaya sosai nakan ji ba na jin daɗi ko kuma in ji kamar jiri zai ɗauke ni ya faɗar dani. Duk da dai ban kasance wani mai shekaru da yawa ba amma a kullum na fi son na zauna a bisa tsayuwa. Ina ganin ko dan haka ya samu asali ne saboda na fi sabawa da zama saboda duk yawancin ayyukana da nake yi na yanar gizo duka ina zaune nake yin su ba tare da na tsaya ba ko kuma na motsa daga inda nake.

Kana yin kiran bidiyo? Tabbas ina yin kiran bidiyo. Don a cikin sati nan na yi kiran bidiyo wanda sun fi sau guda biyar. Kiran bidiyo hanya ne wanda nake amfani da shi sosai. Musamman in za mu haɗu tare da abokan aiki wanda za mu yi, za mu yi kiran bidiyo na online wanda za mu tattauna a kan yadda za mu ci gaba da ayyukan mu sannan mu kai mu, mu, mu bunkasa kamfanin, kamfanin mu da ya ɗauke mu aiki. A lokacin korona ma a kullum da kiran, da kiran bidiyo muke yi wanda muna yin shi na fiye da awa takwas domin tare haka muke yin shi har lokacin da za a gama aiki. Mu tattauna sosai sannan kuma mu yi ayyukan mu a kan yanar gizon gaba ɗaya.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu wuri ne wanda aka ƙawata shi wuri ne mai kyau. Wuri ne wanda akwai flowers sannan kuma akwai bishiyoyi da dama. Wuri ne wanda akwai iska ingantacciya kuma wuri ne wanda idan kaje ka zauna ba zaka so ka tashi ba. Akwai AC akwai fanka akwai kuma ruwa harda ruwan sanyi ma da wanda suke buƙata. A wurin aikin mu akan bamu abincin da zamu ci da rana sannan akwai akwai kofi wanda ake yi kowa zai je ya ɗiba domin ya samu karsashin aiki.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu ƙiran, ƙiran Gift, ko kuma Dudu Osun. Wannan sabulun ne masu ƙanshi kuma masu gyara fatan jiki. Ina amfani da su sosai domin sun gyara jikina kuma na gani na inga, na tabbatar, sannan har na aminta da ingancinsu. Na kan yi amfani da wa'yannan sabululluka tun kafin yanzu. Ina amfani da Detols, ina amfani da kuma sauran nau'ikan sabululluka wanda suka yi fice a duniya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? A duk sati sau ɗaya nake zuwa kasuwa. Nakan je na sayo wa Madam kayan aiki, na sayo mata kayan cefane wanda za ta yi aiki dashi. Zuwa kasuwa zuwa abu ne wanda mata suka fi so amma ni kaina ina jin daɗin zuwa domin nakan je na buɗe ido sannan nakan haɗu da sababbin mutane waenda ban taɓa gani ba. Zuwa kasuwa duk da dai ba wai na cika son shi ba ne but abu ne wanda yake da daɗi. Za ka ga mutane, kuma mutane suma duk za su gan ka.